Kana shan ruwa-- kana shan magani kullum? Eh, in muka duba zamu ga cewa idan aka zo a arkan shan magani, shi magani wani abu ne wanda ya zamanto cewa ba wai ana shan shi hakanan bane sai dai idan ya zamanto cewa akwai dalilin da yake so a sha wannan maganin nan. Idan aka duba akwai wasu mutane wanda ya zamanto cewa su a al'amuran rayuwarsu ko kuma in ce duk yawancin, eh, abubuwan da, abubuwan da suke yi suma suna bin ƙa'idoji ne ko kuma an ce ƙa'idojin da aka ba su cewa su bi don ya zamanto cewa sun samu lafiya. Saboda idan muka duba wannan al'amari za mu gan cewa, eh, akwai wasu mutane wanda waɗanda ya zamanto cewa, ah, idan aka duba, ah, za mu gan cewa wannan mutanen kila ace za a iya ce misali basu da lafiya ne kuma wanda ya zamanto cewa wannan rashin lafiya nan na su shine yasa ya zamanto cewa suke shan wannan maganin nan kullum. Amma, ah, to za mu gan cewa, ah, waɗannan mutanen suna shan magani kullum saboda misali dalilin wani ciwo kuma ya kasance cewa wannan ciwon nan wani ciwo ne wanda ya zamanto cewa misali ko kuma ace wai yana buƙatan wannan, eh, ah, su dinga shan magani kullum. Kuma irin waɗannan da suke shan magani kullum yana kasance cewa gila daga asibiti ne ko kuma yanayin ciwonsu. Amma idan aka zo irin bangare na ni a gaskiyar al'amari a irin wannan yanayi, ni ina cin sa'an cewa ba wai bana shan magani ba amma kafin in sha magani gaskiya wani lokaci yana daɗewa. Wani lokaci ina iya wata biyu, wata uku ma ban ma sha wani magani ba. Amma idan aka duba za a gan cewa akwai wasu wanda ya zamanto cewa a irin yanayin shan maganinsu suna iya shan magani da safe, su sha magani da rana, su sha magani da yamma kuma irin wannan shan suna mai sha ne, ah, asalin shan magani wanda ya zamanto cewa suna sha sosai, ah, saboda misali a ce yanayin ciwonsu. Kuma idan aka duba za a gan cewa akwai waɗanda ya zamanto cewa su a yanayin al'amuran na su, ah, ba wai an ce su dinga shan magani ba ne. Amma idan suka gan wani alama to irin wannan alamar shi ne yake sa suke shan irin wannan magani sosai wanda ya zamanto cewa bai kamata ba. Kafin ya zamanto cewa mutum zai sha magani ya kamata a ce wai irin, ah, asibiti ne, ah, likita ya ce mai to, ah, mutum ya dinga shan magani. Amma yawancin mutane, ah, su basa la'akari da wannan kuma ba su san cewa akwai illa sosai. Akwai illa sosai ga, ah, wanda yake shan irin wannan magungunan hakanan. Saboda idan muka duba da wuya ya zamanto cewa akwai wani magani wanda mutum zai sha wanda za a ce ba shi da illa ko da kaɗan ne. Kaman irin idan aka zo irin bangare, bangare na to ni ina ba wai bana shan magani ba amma irin yanayin shan wannan maganin to wani yanayin shan magani ne da ya kasance cewa kai gaskiya yana daɗewa. Kuma ni musamman idan ya zamanto cewa irin maganin asibiti ne to wannan maganin nan kafin ya fara aiki sai ya riga irin na gan wasu alamomi wanda ya zamanto cewa zai bazu manna rashin jin daɗi na ɗan wani lokaci kaɗan kafin ya zamanto cewa wannan maganin zai mun aiki. To yana da kyau ya zamanto cewa, ah, ana amfani da shi a yadda ya kamata. To shine dai dalilin da yasa ake amfani da wannan.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Eh, idan muka duba za mu gan cewa shi wannan, ah, harkan sadarwa, harka ne wanda ya zamanto cewa ko kuma in ce, ah, hanya ne, ah, na isar da saƙo. Kuma, ah, idan muka duba a irin wannan yanayi za mu gan cewa, ah, muna da hanyoyi da yawa da ake amfani da shi don sadarwa. To na farko dai idan muka duba hanyan sadarwa akwai hanya wanda ya zamanto cewa wanda za ka yi magana da mutun wanda idan kana gaban wannan mutumin to za ka iya yin, ah, magana da wannan mutumin. To wannan ma wani hanya ne na sadarwa. Kuma, ah, wannan hanyan nan na sadarwan nan in muka duba akwai irin wanda ake amfani da shi musamman ace irin na, ah, amfani da na waya ko kuma wanda za a ce wai misali ko ana yin kira don a ji abun da mutun yake so, eh, ya faɗa. To a irin wannan yanayi idan aka duba za a gan cewa, eh, yanda kowa yake amfani da shi akwai bambanci. Kuma banda na wannan wayan nan akwai wanda ya zamanto cewa akwai hanyan isar da saƙo na ɓangaren rubutu. Eh, idan aka duba na ɓangaren rubutu za a gan cewa, eh, ana amfani da shi ma na wajen sadarwa. Idan muka duba za mu gan cewa akwai, ah, hanyoyin sadarwa a yanar gizo da yawa musamman idan ana magana na ɓangaren wannan yanar gizo za mu gan cewa muna da Facebook kuma a wannan Facebook ɗin nan za mu gan cewa shine hanyan da ake isar da saƙo sosai ta wannan hanyan Facebook ɗin nan. To idan aka isar da saƙo ta hanyan Facebook za a gan cewa shi ɓangaren hanyan Facebook in nan shi wani hanya ne wanda ya zamanto cewa yana da fadi sosai musamman idan akai magana za a ce a to wannan hanyan sadarwan ta Facebook hanya ne wanda ya zamanto cewa jama'a da dama suna amfani da shi. Kuma banda wannan, ah, harkan Facebook idan muka duba za mu gan cewa akwai ɓangaren na WhatsApp kuma wannan na WhatsApp shi ma hanya ne na sadarwa amma akwai ɗan bambanci tsakanin shi da na Facebook saboda shi Facebook ko wanda ka sani da wanda ba ka sani ba wanda ma yana ƙasan waje wanda ma ba ka taɓa ganin shi ba amma saboda hanyan sadarwa ne wanda ya zamanto cewa, ah, mutane da yawa in za su iya shigen shi wanda ya zamanto cewa ƙa'idanshi bai kai irin na WhatsApp ba. Kuma idan muka duba na ɓangaren WhatsApp in muka lura za mu gan cewa hanya ne wanda ya zamanto cewa, ah, a wasu ɓangarorin shi kafin ya zamanto cewa za ka samu dama yin magana da mutum to sai ya zamanto cewa wanda za kai magana da shi kana da nomban shi ko kuma wanda za kai magana da shi yana da nomban ka. To a wannan yanayin ne za a iya samun irin wannan, ah, al'amari ya kasance, ah, a haka. To wannan na ɓangaren, ah, ah, WhatsApp kenan tukunna za a zo hanyan sadarwa na ɓangaren Zoom kuma wannan ɓangaren Zoom ɗin nan ana amfani da shi ne a isar da saƙo musamman saƙon da za a ce wai wanda ya zamanto cewa musamman na ilmantarwa kuma wannan yana yawan zuwa ne a matsayin yin magana ko kuma in aka ce yin magana mutum zai iya za-- kowa ko kuma ace wanda yake magana ko kuma wanda yake kula da wannan yanayin wannan, ah, hanyan isar da wannan saƙon nan ko kuma in ce wanda yake so ya isar da saƙo idan muka duba shi a wannan yanayi za mu gan cewa, ah, idan yana so ya isan ma mutane dubu saƙo ne. To a irin wannan yanayin nan to zai yiwu kuma shi duk wa'annan mutanen da yake isan ma saƙo akwai yuwuwan cewa za su iya dinga ganin shi wanda za su na ganin shi amma shi zai iya ganin su zai iya zaɓan wanda shi ma yake so ya gani. Kuma akwai yuwuwan cewa su ma za su iya ganin wasu amma, ah, ba zai yiwu ya zamanto cewa ya kasance irin na yanda zai kasance ma waɗannan mutanen ba waɗanda ya zamanto cewa, waɗanda ya zamanto cewa, ah, ana amfani da su ko kuma na wannan kuma akwai ɓangaren, ah, akwai ɓangaren Twitter, akwai ɓangaren Twitter wanda ya zamantocewa shi ma ana amfani da su a wannan ɓangaren nan. To banda wannan akwai hanyoyi da dama gaskiya wanda ake amfani da su to wanda zamanto cewa yana da kyau kowa ya lura da irin wannan yanayin nan.